Kana zuwa aiki lokaci daidai? Mm, ina zuwa. Uh, wasu lokutan ma ina kan zuwa tun kafin lokaci yayi. Zanyi kokarin gana na isa wajen aiki kafin lokaci saboda inga na dosa ayuka.